Eh sosai, ina iya gabatar da rahoton sosai. Saboda na taɓa karatun Diploma a Mass Comm. Na taɓa attachment ma a gidan rediyo. Ina iya gabatar da.

Nakan daidaita ayyuka na a rayuwa daidai gwargwado. Bakin abin nan nake iya wa? Sai in tsaya bakin nan.

Eh, takalma, takalma duka ha silifas taki huɗu ne dane kala huɗu. Takalma huɗu. Dana fita, dana slipers na sa iyawo cikin gida.

A lokacin zafi, na kan so buɗe kaza saboda in samu shaƙin iska, hana kuma samun iska cikin ɗaki. Amma ga sanyi bana.

Eh, in babu wutar lantarki yakan babu daɗi amma na kan yi amfani da waya. Yanzu lokacin da akwai waya ta hannu, na kan yi amfani da waya. Na kan yi yadiya da ita, na kan iya kallo da ita, in yi airdrops na mining, in yi WhatsApp, in shiga dai duka social media. Waya idan babu NEPA to kawai sai dai ta haske ne a fanka, sany iska ne kawai bata bada amma tana da amfani da yawa. Takan ɗebe maka kewa sannan kuma akan iya ya amfani da ita a yada aga haske da dai duka sauran abubuwa masu amfani. Wa'inda wayan na abubuwa duka a NEPA tana iya yin su, wutar lantarki tana iya yin su banda ba da haske.

Umm dasafe ina cin tuwo, da miyan kuka ina, ina cin kunu. Ko babu ƙosai ina shan kunu.